Idanuna farare ne ba jajaye ba. In ka lura da idon ba wani baƙi, in ban da wanda yake zagaye wanda ake gani da shi. Amma ni idanuna farare ne kar ba wani ja, ba wani baƙi-baƙi kar farare ne.

A'a, gaskiya bana son wajaje masu hayaniya saboda abin ma da ya sa nake zama a wajen hayaniya wasu lokuta saboda ni ɗan kasuwa ne kuma yanayin inda nake zuwa a kasuwa ka ga wajen hayaniya ne saboda zuwa da dawowan yau da kullum dole a samu hayaniya a wajajen. To ba zan iya katse ma wajajen ba. Dole dole ne in tsaya a wajajen saboda harkan kasuwanci na ya gaji hayaniya saboda masu siya da siyarwa.

To gaskiya ni, a ko da yaushe waya na yana hannuna. Wani lokaci in zan tura saƙonni ko kuma an turo mun, eh, wasu abubuwa, hotunan da zan gani na kaya wanda zan iya siya ko kuma wanda zan siyar, ko kuma wanda nake so, eh, a turo mun sai in zaɓa daga cikin abubuwan. To shiyasa waya dole ta zauna a hannuna ko kuma wani, eh, ya zo zai siya abu ya tura kuɗi. Dole in ga, dole in kalla kuɗin da ya turo saboda kar a samu matsala, to da kuma saura.

To yawanci, to mutum daman yana aiki dole ya rinƙa, ba za ka yanke shawara ka yi da kanka ba. Ya kamata daman shawara ita abin da ya sa ka ce shawara. Ya kamata in mutum ya zo ba zai taɓa cewa zan yanke shawara da kaina ba. Dole in je in samu wani abokin shawara saboda in ga abin ya yi daidai da ni abin da nake tunani. In kuma an samu saɓanin haka dole ne ai in canza shawarar saboda in samu shawara mai kyau. Amma ni kaɗai da kaina bana yanke shawara haka kawai. Saboda wani lokaci in ka yanke shawara sai ka ga abin da kai ka yanke wani ya fi ka hangen nesa abin da kai ka yanke sai ka ga ba haka ba ne. Ba, na shi ne dai dai.

Wannan tambaya yayi eh to a gaskiya a dai rana wani lokaci ma bana kallon madubi gaskiya. Sabida ni naga ni namiji ne me yasa zan ta zama in ta kallon madubi. Sai dai wani lokaci dai in zan taje gashina ko na gemu da sauransu to shi ne zan samu dai in kalli madubin ko kuma na ji wani abu a fuska na amma gaskiya ban cika kallon madubi ba. Madubi dai ya wuce bai wuce na tuƙin mota ba, shi ne kawai nake kallo.

Eh na fi zuwa kasuwa da, da, da safe ba da sassafe ba. Saboda yawanci 'yan kasuwan ma su kansu basa fitowa da wuri. Kasuwan ma ba a buɗe ta sai ƙarfe tara. Amma gaskiya na fi zuwa kasuwa wani lokaci ƙarfe sha ɗaya. In kuma bani da abin da zan yi sosai ma za ka ga sai lokacin azahar zan fita bayan nayi sallah ko kuma in je can kasuwan in yi sallah. Amma na fi son in tafi kasuwa wani lokaci gaskiya sha ɗaya haka. Ya ɗan fi mun daɗin zuwa.

Na fi son takalmi, kala biyu ne takalman da na fi so. Ina son mai rufi kuma ina son wanda bai da rufi haka. Abun da ya sa amfanin mai rufin saboda lokacin sanyi ko kuma lokacin ƙura. To da kuma yanayi inda zan sha ko lokacin ruwa ina son takalmi mai rufi saboda ba na son ruwa yana taɓa ƙafana. Lokacin sanyi kuma saboda in ɗan samu ɗumi a ƙafana. Sai lokacin ƙura shi ma ba na son ƙura ya taɓa min ƙafa. Amma gaskiya so da yawa na fi son kala biyu. Wani lokaci ka ga dole zan sa marar rufi, wani lokaci kuma zan sa mai rufi. Duka ina amfani da kowane irin takalmi. Sai kuma wani lokaci in zan buga ƙwallo akwai takalmin ƙwallo da nake sawa shi kuma daban. In na gudu ne shi ma akwai na gudu daban.

Ni bana wasa kawai da ya wuce ƙwallon ƙafa, da ya wuce buga ƙwallon ƙafa. Na fi buga ƙwallon ƙafa gaskiya. Kuma daga wannan ban cika wani, ban cika wani kuma wasa ba. Don ba zan tsaya ina wasan banza ba a matsayina na babba. Bana wasan banza. Na dai fi kallo, na fi dai buga wasan ƙafa, ƙwallon ƙafa ke ina. Sai dai kuma wasa baya wucewa da abokai ku zauna ku yi ta maganganu haka kuna dariya tare na ɗan jin daɗi. Shi ma dai duk dai wasa.

To, da na sauka ofishina abinda nake fara yi zan tabbatar da kayayyakin da na shishigar na ɓaɓɓoye a cikin wajen ɓoyewa. Zan fuffuto da su a gogge gogge na gogewa. Me gogge gogge ya zo ya yi gogge goggen shi sannan a shishrya kaya a daidai inda suke. Sannan in jira kuma masu siya kayan wanda muke haraƙalla tare. Zan kuma dudduba, aaah, wasu, aaah, kasuwancin da ya gudana na wancan ranan, ranan farko kenan zan duba.

Ah bana son abinci mai yaji sosai gaskiya saboda ina da basir. Bana son abinci mai yaji. Abinci mai yaji yana wahalar da ni, yana ruɗa min ciki sosai. Ina shan wahala sabida ma ina da ulcer. So bana gaskiya bana son abinci mai yaji gaskiya kwata-kwata ma. Dan ina shan wahala da abinci mai yaji.

Aiki dai dole damu a rinƙa samun matsala. Kawai yanda zaka kiyaye matsaloli na aiki shine a lokacin da duk wani abu da ka ga cewa ba zai taimakeka ba zai iya ɓata maka harkar kasuwancinka. Gara kawai tun farko kar ma ka kasu wannan abin ya shiga cikin kasuwancinka. In kuma ya riga ya afku to dole dole ka natsu, ka san me kake ciki ta hanyar da-da za ka zo. In wani abu ne aka samu matsala kamar mu da muke harkar siya da siyarwa sai ya kasance tunda waya ne harkokina. To in ya kasance ka siya waya kamar wanda ɗauko ta akayi ko ace sato ta akayi to ka ga a lokacin farko daman in ka karɓi wannan wayan za ka karɓi address mutum, za ka ma wayan nan register. Bayan register da an kama wayan nan kuma dole dole mutum ko ya kawo kwalin ta ko ya kawo receipts ɗinta kafin kai ka biya shi kuɗin shi. Amma Allah yasa kuma ka yarda da mutum ne ya zo shi ma ya siya ne akan na sata ne to dole dole fa a lokacin da aka zo wajenka kawai zaka faɗa kace to ga shi, ga shi ka faɗi gaskiyan abun da ka sani akan harka to duk abun da za a yi zai zo maka da sauƙi. Kaga ka yi ƙoƙarin magance.

Gaskiya gidanmu, gidanmu gaskiya siminti ne a ƙasan, siminti ne sai kuma akwai wani gefe wanda mukaɗan yi shuke-shuke daga gefe. To shine za a ce an zuba ƙasa haka a wajen, ƙasa dai ƙasa na shuka. Amma dai gidanmu gaskiya siminti ne duka, akwai siminti.

Eh, ai, eh ana iya duba wa. Ana iya, eh, duba lambar. Nan ba matsala ba ne ai. Na sani, na riga na san lambar ba, ba ma-- eh, na riga na san lambar gaskiya.

Gaskiya ina iya tara tsabar kuɗi sosai amma yawancin abin da ya sa yanzu na daina riƙe kuɗi a hannuna saboda ina yawan kashewa kuma ni mutum ne kamar wanda yanzu za ka iya tambaya na kuɗi gaskiya ba zan iya ce maka babu ba sai kawai in ɗauka in ba ka kuma zan iya ƙarar da kuɗin ku nawa ne amma da na fara gane cewa ina saka ina a matsala, wani lokaci zan zauna ban da kuɗin ban da ko mai to sai na ɗan rage wa'inna abubuwan da nake yi sai na daina riƙe kuɗin a hannu. Don yanzu kana iya ba ni dubu ɗari ma da daddare nan gobe da safe ba za ka iya tsintar befi dubu talatin ba. Kaga ai ɓarna ya shiga to shi ya sa ban cika riƙe tsabar kuɗi da yawa ba.

Gaskiya lokacin da nake jin damuwa, bawai maganan wani abu ni musulmi ne. To gaskiya na fi jin karatun Alkur'ani ko in ɗauko Alkur'anin in karanta. Don a duk lokacin da na ɗauki Alkur'ani ina karantawa, duk wani damuwa yana shige mun ko in ji ko in karanta ko ina ji ina bi ina bi. Ya ma fi mun daɗi sosai sai hankali na ya kwanta ina jin karatun Alkur'ani. Ai ba abin da na ma fi yi a lokacin da raina yake ɓacewa ko nake cikin damuwa irin jin karatun Alkur'ani, sauraren shi da kuma bin shi da kuma karanta shi.

Lokutan da nake, eh, lokacin da nake zuwa nake hutawa shine lokacin da aka yi sallar azahar. Bayan mun yi sallar azahar, zan je in ci abinci. In na ci abinci sai in, in ɗan huta. Na huta toh bayan kuma hutun awa ɗaya kawai nake yi. Bayan na gama hutun awa ɗaya sai in ƙara komawa shago ko muciga ba da har ƙallan mu.

Na fi son kaftani, na fi son kaftani sabida kaftani ya fi sa mutum yayi kyau, ya fito a asalin siffarsa ya kuma shi yake nuna cewa ga daga ina mutum ya fito kuma wane iri ne shi. Don manyan kaya su akwai sa akwai nuna mutunci da kima da daraja a idon mutane.

Lokutan da ruwa zai zo, mun saba wani lokaci gaskiya indai kaman lokacin da muka ga lokacin damina ne. Mun saba wani lokaci gaskiya indai kaman lokacin da muka ga lokacin damina ne. Toh shine ban gane ba Lokacin da ruwa zai sauka daga sama za ayi ruwan sama ko lokacin danuna ne indai lokacin da za ayi ruwa ne misali indai kayan ka suna waje dole zaka fara tattarawa sabida kar asamu matsala kar ya bata maka kayan ka katattara kayanka dukiyan ka ne To in kuma lokacin damina kake magana, lokacin damina shiri ake na fara noma tukuna. Lokacin kuma za a shiga harkan noma.

Ɓoye wa nake bana faɗa ko maganan bana ƙare. Saboda akace abu sirri ne to kai da wanda ka kai sirrin kwanyi ne domin kawwance yaji maganan zai zauna kenan tsakaninku. To in kuma ka fito da shi ya zama ba sirri ba kenan ba amana a ciki. To shi sirri ana riƙe shine a zuciya ba a faɗan shi ba kuma a faɗa ma kowa tsakanin ka ne da wanda ka kai. Ku kai maganan tare.

Ba mu da uniform a wajen aiki, yawanci kuwa kawai da kayan gidanshi yake zuwa. Duk kayan da ka gaya maka za ka iya sawa, indai na mutunci ne ba ruwan ka da wani uniform. Sai dai, eh, wani lokaci kuma ana iya kamar riga wanda za a sa wanda zai rinƙa tallan wannan wajen aikin namu. Riga kamar irin wasu polo shirts dinnan da ake sawa, shine kawai.

A'a safa ba kullum ba, sai za'a sa takalmi mai rufi da ke sawa ko kuma lokacin sanyi. Ko da ba zan sa takalmi mai rufi ba zan sa safa Saboda yaɗan sa ma ƙafana ɗumi. Amma sai ma in daɗe ma bansa safa ba ban cika sa safa ba.

Ah, ina da wajaje da yawa wainda nake so in ziyarta. Na farko dai ina so in je Makka wato Saudi Arabia musamman lokacin hajji ko umra tu amma a kuma ƙasashe, ƙasashe kuma kaman Europe haka. Kaman ina so in je Australia, Switzerland sai ace irin su kuma China a Asia ke nan. In je China da dai ƙasashe gaskiya da yawa. Amma dai gaskiya yanzu na fi so in ziyarci Saudi, in je Saudi Arabia a yanzu. Amma ina da ƙasashe da yawa wanda nake so in je a burina har da su Qatar su Dubai da sauran su.

Gaskiya da riƙon amana kuma ka sa ranka abun da ka sa a gaba ce shi za ka yi kawai. In kasuwancin ne ka sa shi a gaba ya zama shine abu na ɗaya wanda za ka yi shi kawai kai tsaye ba tare da yaudara ko wani rashin gaskiya ko cin amana ba.

Ba ko da yaushe ba, ba ko da yaushe ba sai dai in har ba yadda zan kam sai in ci. Amma na fi so dai in ci na gida dan ya fi daɗi. Amma in kuma ka je inda ba za ka samu na gidan ba to ba yadda za ka yi dolan ka ne ka ci. Amma na fi son na gida.

Dayake ina da abin hawa, yawanci da shi nake, da ita nake fita mota ce. Wani lokaci kuma ina tafiya ko a mashin, eh, zuwa a wuraren da nake so in je. Musamman a lokacin da na ga can ɗin lungu ne zan iya shiga lungu inda ba mota ba zai yiwu ta shiga ba, tana ta takura, to sai a mashin kawai in yi haya in tafi. Yafi mun sauki.

Eh, ai gidan mu ma dai icce da murhu muke yi girki. Da murhu kuma dole itace za a sa a ciki sannan a yi girki. In ba itace ba yadda za a yi kuma ka samu. Sai kuma gawayi, wani lokaci ana haɗawa da gawayi amma mun fi yi da murhu ba gas cooka ba.

Eh, tabarau ina sanyawa sabida iska ko rana. Yawanci ranawon lokuta ma yana mun ƙarfi a ido, to sai in sa saboda ya rinƙa kare mun wannan ranan. Sannan ko kuma wani lokaci iska shi ma yana kare mun iska. Shi ya sa nake sawa kuma ina ma sonsa shi sosai, ina bukatan shi.

Eh ƙwarai ina kallon Inuwa ta amma ba wai ko da yaushe ba sai in daɗe ma ban kalla ba. Amma inda lokacin kallonta yazo ina yi amma yanzu ma na daɗe gaskiya ban kalla ba dan ban ma san ya take ba yanzu. Tunda yawanci ta baye take a lokacin da na fito ba ta gaba na ba shi ya sa ban cika kallonta ba.

So biyu a rana, so biyu da safe sai kuma da daddare shine kawai. Amma ba na yi sau uku. Yawanci ma abin da ya sa na ke so biyun saboda ina so ne kawai yana ba ni sha'awa yin haka shi ya sa.

Naman rago sosai a soya shi nan musamman in aka soya shi lokaci-- lokutan sallah yafi daɗi sosai saboda shi wannan suyan daban ne. E, ko in aka soya shi ko a soya da kakide ko kuma a soya shi da man gyaɗa to ina san shi sosai kuma ya soyu ba wai yayi ɗanye ɗanye ba ya soyu sosai ko kuma ayi balangu da shi yana da daɗi sosai hakan.

Waƙoƙin Hausa. Na fi son waƙoƙin Hausa ina jin daɗin su. Sai kuma wani lokaci ina son na ina ji music in ma ina turawa amma dai na fi jin na Hausa. Sai wani lokaci kuma ina son sauraren na Larabawa irin su Nancy, Alicia da sai kuma su maher Zayn dukka ina jin waƙoƙin su.

Babu daɗi. Ba wanda zai so hayaniya. Hayaniya babu daɗi, sabida yana da damuwa, yana sa mutum cikin damuwa. Amma yawa har yana iya janyo wa mutum matsala a kanshi. Wani lokaci kaji kana ciwon kai, wani lokaci kuma kaji dukka ma bama ka jin ma daɗin inda ake wannan hayaniya.

Da hannu bibbiyu, da hannu bibbiyu sabida mu gidan ma namu gidan yawa ne kam. Inma kace kai ba kama saba da karban baƙi ba ƙarya kake dan ko da yaushe cikin baƙi ake. To tun ba kai ma iya ba baka saba ba dole zaka zo ka saba. Dole zaka koyi karɓa da hannu bibbiyu ma.

Ban cika son zama ba, saboda zama ba daɗi. Ya fi mutum a ce ya tashi ya fita. Zama ai kamuwa take. Amma dai ni na san kullum bana zama kawai ina in yi can, in yi can. Don ko a kasuwa ma ban ma cika zama ba. Yawo nake yi bana zama.

Eh in suka zo ayyukan sun yi mun yawa to ai ba zan iya yin su ne kaɗai saboda yawansu. Dole ne in fitar da su in babba wasu su ma su sami abin da za su samu. In ba haka ba, ba zai yiwu min ni kaɗai ba. Dole sai da taimako. To shiyasa ake rarrabawa sai a babba wasu su ma su sami abin da za su samu, samu rabon su ke nan.

Tsintsiyan kwakwa na zabo rike nan, sai kuma akwai tsintsiyan laushi sai kuma akwai tsintsiyan zamani irin wanda ake sharan ɗaki, ake sharan tiles dinnan to. Ita ma akwai da duka ana iya muna amfani da su.

To da yake, da yake kati ne muke sawa kuma sabida abubuwan amfanin suna da yawa kaman su borehole akwai, heater akwai iron. Amma tun da wutan ba wani jima wa yake yi ba, kawoshin baya dadewa. To za ka ga katin wani lokaci a wata bai fi irin a sana dubu ashirin ba, ba zai wuce hakan ba. Wani lokaci ma baya kai wa to sabida ba bari wutan akeyi ba.

Sosai ina tafiya kasuwanci har ma ya kai ga har wasu garuruwa a nake zuwa kasuwanci na. Musamman da daɗewa kwanaki irin su kwatano zamu shiga Togo, Burkina, Faso, Har nijar duka muna shiga muje muyi kasuwancin mu, mu dawo. Ba kamar yanzu ba dai yanzu dai kuma mun fi anan gida Nijeriya saboda yanzu rayuwan ya riga ya canza.

Ta hanyar baki, magana ta hanyar baki kai da mutum za ku tsaya kuyi maganarku. Ba wai waya akeyi ba, zaku hadu ne dukan ku ku zauna ku tattauna da baki a lokacin da kuke so duk ku sadu.

To muna da alaƙa da su mai kyau saboda tun da yi da muke tare da su mu ba wanda ya taɓa hayaniya da su ko kuma a samu matsalan da zai haifar da wani abu. Gaskiya akwai kyakkyawar zamantakewa sosai tsakanin mu da makwabtan mu.

Saboda in cika alkawari ina kammalawa da wuri. A lokacin da na yi alkawarin zan yi, to ina kokari in yi shi a lokacin. Sai da ka samu wani saɓani ko wani abu makamancin haka, to shi ya sa ake kiyaye inuwa.

Ainihi ni daman ma abocin murane, hm sosai ma abocin murane harka gane ni ke nan. To a lokacin da duk ya zo to, ina dai shan magani kuma maganin bai cika mun ba. Yana dai ɗan rage mun ɗan samu ɗan matsakaicin mura toh amma kuma hakan nan, hakan nan nake yi shi ba yi da na iya ko na je asibiti ma dai maganin kawai da zai ɗan saukar mun zan samu amma ba wanda zai warkar da shi ba. A hankali, a hankali dai na san lokacin da, da kanshi yake tafiya ma. Dan bani nake damun shi ba shi da kanshi yake gajiya ya tafi.

Eh, ƙwarai dagaske ina cin salat. Ina cin salat sosai ma ina son salat sabida shi, eh, ganye ne wanda yake taimakon mutum a jikin shi. Yana rage mashi abubuwa da yawa wanda zai cutar da shi kuma yana ƙara mashi lafiya. To dole in so shi.

Ban cika so ba sabida lokacin da na tankwashe ƙafafu na, ina ɗan samun matsala ƙafa na yana zuwa ya riƙe Gaskiya to ban cika so na tankwashe ƙafa ba. Na fi so ko da na tankwashe kadai ta daɗe sai kuma in miƙar in ɗan huta. Haka na ke.

Lamba uku, lamba uku shine ɗan matsakaici. Lokacin da ka sa shi, ya fi zai fara, ba zai yi maka zafi ba a lokacin, to kuma, in gaskiya zafi yayi yawa ina sa huɗu. In wuta ke nan ba ƙarfi, amma in wuta da ƙarfi ina sa uku. In wuta ba ƙarfi ina sa huɗu har ma biyar wani lokaci, amma dai matsakaici shi ne ukun nan.

Eh ana yin abinci da citta amma gaskiya ban cika son shi a abinci ba. Ni gara kawai a min shayi a ciki in sha kawai. Dan yana min wani iri baya sani inji daɗin abincin. To in ansa ban cika so ba saboda ina taunawa nake cirewa in yar. Amma dai na fi so kawai a yi min shi a shayi kawai in sha, ya fi daɗi.

Wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa sosai don na fi son shi har na fi so in ma zan buga game in buga wasan ƙwallon ƙafa yafi mun daɗi. In buga shi ina bugawa kuma ina so ina kallo sannan kuma ina bugawa a game kuma ina bugawa da ƙafafu na yafi mun daɗi.

Na fi tuna lokacin da muke ƙanana muna zuwa gidan malaminmu. Dan rafi ne lokacin za mu tsallake da ƙafanmu za mu shiga, mu je mu kai mai cefane gida shi ke aiken mu. Sai kuwa lokacin da muke makarantar islamiya, lokacin muna son junan mu sosai, lokacin karatu. Na fi tuna lokutan, dan akwai abubuwa da yawa da suka faru a lokacin. Akwai lokacin da akwai lokacin, lokacin dai abubuwa sun faru da yawa. Dan zan iya faɗan wasu ba zan iya tuna wasu ba zan iya tuna wasu ba. Amma lokacin shi ne kawai nake tuna a lokacin da. Sai kuma mun taso a lokacin a cikin unguwan mu kowa ya ɗauki baban kowa baba ne. Za ka ga ana baban wannan yana yi wa wannan faɗa yaji, baban wance yana ma wancan kuma akwai daidaituwa, akwai jitowa kuma tsakani akwai amana. To na futa na lokacin da daɗaɗewa wajen alif ɗari tara da casa'in da uku da casa'in da biyar da casa'in da shida. Na tuna lokutan nan, ina jin daɗi ina tuna.

Sosai ina rubutu da sauri, da saurin gas kema. Sosai don amintina zan iya shafa feji. Ai ina son rubutu ma yana ɗaya daga cikin abin da nake so inga inayi rubutu indai rubutu ne ina so sosai.

Da yake waya yanzu ta riga ta zama wani irin abu, ta zama kaman jinin jikinmu. Mutum baya rabu da waya to akwai abubuwan da kake musamman kana da data a wayanka to za ki kai ta kalla-kalla, cekalla ce ko kuma lokaci za ka rinƙa ɗauko labarai haka kana kallo, kana ƙaƙkarantawa, kaji abubuwan da duniya yake ciki. Yawanci koma da wutar lantarki abun da muke yake nan tunda ba wai TV bane za ka zauna ka yi ta kallo. Kafi kallo a waya saboda ka fi samun labarai sosai.

Na fi kuzari da, na fi kuzari da, na fi kuzari da gaskiya da yamma. Da rana, da safe lokacin mutum ya tashi, ban dai ba kamar daga karfe sha biyu bane to lokacin amma ka fi kuzari ai da rana gaskiya.

Eh, ina kunna Bluetooth kullum sabida ko da yaushe na mota na a kunne ina amfani da shi sannan kuma ina da AirPod. To dole sai da Bluetooth zai yi amfani. Ko da yaushe Bluetooth ina a kunne, sai dai in kuma ba zan yi amfani da shi ba ina ɗan kashewa sabida batir ɗin waya, batirin waya na ya, ya ɗan samu ƙarfi.

Na fi zuwa shagon sayar da kayan wuta, sabida yawanci kusan tare muke da su a kai da kai wajen kasuwancin mu. Shiyasa na fiɗan zuwa wajajen, inda kuma ban da harka da su, ban cika zuwa ba.

Eh, ina shuke-shuke. Ina shuka abubuwa kamar na amfani wanda ake sha, eh da kuma wanda ake magani da shi na dai amfani yau da kullum. Kuma ina shuka, ah irin shuka wanda kawai za a shuka ne yin gaba da iska ta zama bishiya. Duka muna da irin wannan a gida kuma duk ni na shuka.

Kullum sai na kulle ƙofa sabida miyagu. Akwai mutanen da in har ba ka kulle ƙofan ka ba za su shiga su maɓanna sai su ma sata. To maganin a, an yi kar a fara. Garitun kan su yi aikata abin da za su aikata. In iya ƙoƙari na kar in bari hakan sai in kulle ƙofa na.